Ina amfani da baƙin tawada ne, to in dole da lokacin da zan yi rubutu, sai in nema baƙin tawada lsai in yi amfani da shi.

Kwarai kuwa, ina yin motsa jiki kullum kullum. Nakan fita da sassafe in je in motsa jiki kafin in zo in yi wanka sannan sai in fita in je aiki.

I wani sa'in idan ya kama an bani lokacin da zan gama yin aiki in ban gama ba nakan iya ƙura lokaci har ma bayan lokacin da aka bani.

Lallai lokacin da nake aje takardun aiki shine lokacin da na gama amfani da su sai inje in adana su, in ajiye su a inda ya kamata.

Nakan kidaya kayayyaki duk lokacin da nagama amfani dasu sai in kidayasu. Kaga shine yanda nake yi.

Hei la! Har tambaya kake me yake saniyin dariya? Haba malam, abu da yawa suna saniyin dariya. Kaman lokacin da wani ya bani dariya sai in kwashe da dariya.

Kwarai kuwa ina shan ruwan 'ya'yan itace kai, ai ruwan ma wani sa'in ya ma fi 'ya'yan daɗi. Shiyasa bana wasa da shan ruwan 'ya'yan itace.

A, yanda nake magana da abokan ciniki shine duksa'an da na je ni ina son saya abu, sai muyi cinikin ta sannan sai in saya.

Eh kai, ina rufe baki lokacin hamma don bana so ƙwari da cututtuka su kuɗa su sauro su shiga baki.

A'a, ba kullum nake sanya bel ba. aKwai lokacin da nake sa wando wanda yake da mazargi. Kaga lokacin ai ba amfanin sa bel.

Eh, ina iya ɗaure ƙulli. Duk lokacin da na riketa da hannu, hagu sai in ɗaure da hannun dama. Kafin kankara na ɗaure ƙullin.

Eh ina da katin kasuwanci. Wannan katin yakan bani dama in na je shaguna na kasuwa, in samu ragi a farashin kaya.

Wani sa'i hi na kan kalla inuwa na don in san ko ya ne tafiyan taki, amma ba kullum ne nake kallon inuwa na ba.

Ƙwarai kuwa, ina jin kukan zakara da safe, kai, yanzu ma kafinnan in fito daga gida, sanda zakaran da take gidan maƙwabcina, ta yi cara.

Ƙwarai ina musafaha da mutane. Duk lokacin da na fito daga gida sai na ga mutane suna tare nakan yi musafaha da su sosai.

Ƙwarai kuwa ina duban kalanda kullum kullum don in san mene ranar wata da ke akwai, amma duk randa ban duba kalanda ba nakan iya mantawa.

Kullum ina bin ƙa'idodin aiki don ba na so in taɓa samun matsala a wurin aikina. Shiya sa ba na wasa da bin ƙa'idodi.

Eh, ina mike jiki da safe. Abun da ya sa nake mike jiki da safe shine don jinin da ya ɗan kwanta lokacin da nake barci ya mike.

Duk lokacin da na kamu da mura, na kan je ne in sha ruwan zafi sannan kuma in sa in ya a jikina rigan sanyi.

Nakan yi aiki tare da ƙungiya, wato mukan tsara ma kowa aikin da zai yi don abun a samu a cimma burin ta.

Ba kullum ne nake sanya safa ba, don akwai lokutan da ana zafi sosai. Kagan in na sanya safa kuma iska ba zan same ta ta kafa ba.

Duk lokacin da aka bani ayyuka inyi, nakan duba wannene yafi mahimmanci sannan. Wanne ne ba muhimmanci sosai sai fara da mafi muhimmanci.

Eh, a zamanin da can na kan je gidan fim, wato ana kallo wasan kwaikwayo a wurin. Amma yanzu da zamani ta canja, a waya na nake kallo.

Ƙwarai kuwa, kowace rana nakan rera waƙan yabo ga Ubangiji, ina gode masa don alherinsa a gareni.

Duk lokacin da naga ana rikici a wurin aiki, na kan kira mutanen da suke rikicin ne in tambaya me ke faruwa ne, sai in ga wayene yake da gaskiya sai mu ba sa haƙuri.

Eh, ina son ɗaukar hotuna. Duk sa'ad da na ga wani abu mai muhimmanci na kan so in tsaya a gefensa in ɗauki hoto tare da shi. Dan in aka ɗauki hoton nan, ka ga za'a iya ajiye shi don tarihi.

A'a muna da dangantaka mai muhimmanci sosai dani da shugabanin wurin aikin mu, don bana son abinda zai bata ma shugabanin da suke kai na ransu.

Na fi son malamin da yake koya mini zane don duka abinda suke around me na kankalle su ne in iya zanawa.

Kwarai kuwa, nakan cima manufar tallace-tallace sosai. Wato duk sa'ad da na je ni nakan wani talli, naga cewa akwai ragin kuɗi, nakan je ni in yi amfani da shi.

Duk sa'an da matsala ya taso a wurin aiki, nakan magance su da nakan duba meye ne ya jawo matsalar sannan sai inje in magance ta.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine albashi. Duk sa'an da aka ɗan ba da albashi balle ma a ce an dan sami ƙari wayyo!

Aeto, indai ina da abin da nake son zan yi, yanzu yanzu na kan yi tafiya da sauri amma mafi yawan lokaci na kan yi tafiya a hankali ina nazari game da mai zanje in yi.

Na fi son tuwo da miyan kuka, wato irin tuwon ma ace an ɗauko shi a ɗumame, an ɗumashi tuwon a cikin miyan wayo daɗi.

Duk sa'anda nake wuce wa annanan mutane, na zanne nakan gaishe su, in maza ne inɗaga hannu in ce barka ma, in mata ne kuma sai in ce sannunku.

Ƙwarai kuwa, ai bayan da za a yi in yi amfani da waya indai ba a biya kuɗi ba, shi ya sa duk sa'an da naga kuɗin wayan ya sauka, sai inje in biya kuɗi.

Kullum nakan farka karfe uku na sassafe don in samu in yi addu'a sai in ci gaba da harkokin gabana. Amma ko kullum karfe uku ne nake farka.

Nakan kare kaina daga sauro, nakan shiga cikin ita wannan abunda ake ce wa mosquito net wato neti kenan wanda sauro shi ba lallai ya iya shiga ba.

Duk sa'ad da na kar na samu baƙo a gida, nakan marabce sa in ba sa ruwan faki, wato na nuna cewa na karɓe sa hanu bibbiyu ke nan.

Kwarai kuwa, aiki ya maye yawa bana so in kashe kaina sai in nema wasu wanda za su iya tayani sai in rarraba ayukan. Ina wasu suna sunayin nasu.

Yi hikay, ina iya jefa dutse nesa sosai, ina ɗauke ta sai in tsaya dakar da kyau ƙafa nan buɗe ɗaya gaban ɗaya sai in wuce fa dutsen.

Eh, wani sa'in nakan shuka tsire-tsire a gida don ina son irin bishiyoyin su taimaka yin iska, yazo ka lokacin damina haka, su tsire-tsiren sai su taimaka su kare gidan.

A'a ko da wasa ba na son wurare masu hayaniya. Ai hayaniya ba abin so ba ne malam. Shiyasa kullum in naga hayaniya kauce mata nake, bana zuwa kusa.

Na kan tafa daga hannu ɗaya, kai ta hannu gefe, ɗayan hannun ma in kai ta can gefe sai in haɗa su tare sai ka ji tas.

Na kan suciyar da hutu a nan a wurin aiki, idan irin ƙarfe biyu tsakanin ƙarfe ɗaya da biyu haka zan je ni in ciyar da kaina na hutu.

Nakan kula da gashi na, nakan ɗauki wani burosh, ɗauki sabulu, zan goga, ingoga, ingoga. In ruwan ya bushe sai in ɗauki tawel, sai in goge, sai in shafa masa mai.

Irin ƙasar da take gidanmu shine launin nan da ake ce da ita brown wato ya shi ne kasan wanda za a iya gini da ita.

Ƙwarai kuwa waya ta na cika ajiya. Nakan ajiye abubuwa da yawa amma wani sa'in sai kaga ta cika. Ba zan iya ƙara ajiyan abubuwa a kan ta ba.

Ai na fi son shiga taksi amma bas ma wani sa'i na kan shiga sai dai kawai mafi lokacin na fi shigan taksi ne.

Lamban mu mai albarka shine lamba ta bakwai. Don ban san me ya saba ka ga ai Ubangiji ya halicci duniya a kwana bakwai, shi yasa ni ma lamba bakwai dinnan na fi son shi.

Wato duk sa'an nake son yanke shawara a wurin aiki, nakan duba in na ɗauki wannan shawarar mene zai iya biyo baya, sai in nai nazari sannan sai in yanke shawara.

In na ɗauki biro, na kan nema fefa sai in jagalgala in fitar da yanda sunana take, shine yanayin yanda nake sa hannu a fefa.

Eh, ina iya bada baƙunci, wato wani sa'i in mutum ya zo ya bayar da wurin kwana ko wannan, nakan iya ba shi ɗaki don ka ga ya baƙo ba aikinsa.

Na kan yi sa wani sa'i, na kan yi amfani da shi fensir wani sa'i kuma alkalami. Amman abunda yasa nafi amfani da fensir zan iya gogewa in nai kuskure.

Launin labulen da suke idan mu sun dangana. Akwai wasu ruwan ƙasa, akwai wasu kuma ana ce guda uku suna nan ruwan kore.

Eh to, wani sa'i na kan ciji farce amma mafi yawan na kan nemi reza ne in yanke farcen. Ga in na yanke ta yana fito a tsab tsab kuma bara na rena mun wayo.

Eh, yawan nisan da nake tafiya da ƙafa yanayin yadda ya kama ni. In ta kama, zan yi tafiyan kilomita da yawa da yawa da ƙafa.

Mai da nake amfani da shi in na fito daga wanka na goge jiki, shine ake ce dashi vaseline. Wato shi vaseline ɗinnan yana da daɗin sawa a jiki.

A wurin aiki yanda nake ba da ra'ayi shine in na duba na ga cewa abun da ake yi ba daidai ba, sannan sai in mika ra'ayina in ce ga abun da ni na ga ya kamata.

Ina amfani da Samsung M32 ne. Shine waya da nake amfani da ita ina yin su waya su kuma chatting da kuma su Facebook.

A'a, dangantakar mu da abokan aiki yana nan lafiya. Muna nan muna haɗa kai, muna yin kome tare. Ba abun da yake shiga tsakani na da abokan aiki.

Abin sha da na fi so shine ruwa. Ruwa kawai ba wani abu mai kala ko minaras ko wani hanci. Shi ruwa din da ka sani shine na fi son sha.

Iyh kuwa ina zuwa aiki daidai lokaci sai dai wani sa'in in uzuri ya ta so ko wani abu bana isa wurin aiki a daidai lokaci.

Eh, ina sa turare kullum. Ka san turare yana inganta ƙanshin da mutum ake ji yake fita daga jikinsa. Shi ya sa duk sa'an dana sa tufafi sai in sa turare.

Eh ina amfani da kunnen waya, yanzu a haka ma na rike shi a hannu ne sai ka yi mun wannan tambayan. Ai bana wasa da kunnen waya sosai.

Eh ina da dabbar gida. Ina ajiye kare don yana taimaka mun, yana gadin gida duk sanda bana gida.

Eh to ina jin tsoron kwari don in damina ya iso kwari yakan sa ruwa ya zo ya hana mu wucewa shiyasa ina jin tsoron kwari.

Ina da takalma ƙwaya uku. Ko wanne nakan duba yaushe ne ya kamata wani irin tufafi nake sawa, sai in ɗauki takalman da yafi mafi kusa da wancan sai in sawa.

In dai ina so in zanna kuma akwai ƙafafun mutane nakan ce musu su ɗan kawars da ƙafafunsu, kaga suka gusar da ƙafafunsu sai in shiga in je in zanna amma bana ƙetare ƙafafun mutane.

Abincin titi, ita in ina tafiya kaman zan je daga wani jiha zuwa wani jiha, in muka tsaya hanya, nakan siya abinci a titin in ci.

Eh, nakan ajiye kwafin bayanin mu. Domin can wani sa'in sai abu ya gama wucewa sai kaga akwai amfanin a duba a ji meye ne ya faru a lokacin, shi ya sa sai a bi kwafin bayanin a ɗauko sannan ayi amfanin da shi.

A'a, me zai kai ni ƙauye malam? Ai cikin birni tafi. Nan ne duka su advancement a technology. Duka dai abun da aka ce ci gaba dai a cikin gari take. Nan ni ma nake.

Kwarai kuwa na iya gabatar da rahoto, wato duk sa'ad da abu ya faru aka tambaye ni abin ya kasance zan gabatar da rohoto na.

Chab malam wannan tambayar kan ai ina raba tambaya bane don ai ko a wane lokaci ma ina tafiya ina addu'a, ina bacci ina addu'a, ko mene ke ina addu'a. Ai Ubangiji ne yake kare mu.

Kwarai kuwa, ai litattafai ne suka sani na iya duka abin da na iya yanzu haka. Duk ilimin da na samu, kai har malamai ma da suka koyar mun ai a litattafai suka koya.

A'a bana amfani da mataimakin murya. Muryana gashi, Allah ya bani murya mai daɗi me zanje in yi amfani da wai mataimakin murya inyi da shi kuma ai muryana tana nan garau.

Kowace rana tana da kyau a mako, amma ranar da ni nafi martaba mata ita ce rana na Lahadi don rana ce ta ibada.

Eh, ina sa hannu a sakonni sosai. Kowace sako da na tura nakan sa hannu don ya tabbatar ma mai karɓan wasikan cewa nine na rubuto masa.

Muna da dangantaka sosai da maƙwabta na. Ai yau da sassafe ma sanda na je na gaishe da maƙwabciya ta don wai an mata rasuwa. Ka ga dangantaka da maƙwabta na da kyau sosai.

Nakan sanya tunatarwa don ayyuka. Kowace safe tana ta da ni ƙarfe uku domin samun hanya kar inyi latti.

Kwarai kuwa, ai duk wanda baya raba abincinsa da mutane, shima wata sa in zai zo ya nema ya rasa. Shiyasa bana wasa da raba abinci na da mutane.

Eh ina fatan in sami cin yawa sosai. Ka ga ai fatan mutum da mutum yana da rai kan me zai hana shi. Sa ba na wasa da fatan ba.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci ta wannan abin da ake kira da shi yanar gizo. Wato duk abin da nake da shi sai in je can sai in ɗaura ta. Duk wanda ya gani sai ya ce min yana so.

Nakan yi amfani da tsintsiyan kwakwa ne in zan yi shara. Don yana da ƙarfi baya barin datti ya zauna a baya.

Na fi son amfani da, uh, tufafi na siliki domin baya bari zufa ya dameni sosai shiyasa ina amfani da shi.

Ina amfani da net na sauro sosai. Dan inda nake sauron nan wai, wai, wai! Kama an aiko su ne. To duk wanda baya amfani da shi kuma, sai dai a fara jinyan malaria.

Eh, ina jurewa barkono mai yaji sosai.--. Ni da kaina ma nakan ɗebe shi, yanzu kamar ina cin ko alale ko ɗanwake ko masa sai ka ga na sa shi. Daɗi ke nan.

Na fi zuwa shago na kwamfuta. Wato anan shagon kwamfuta da yake na'urori ne na zamani kuma yana saɗa ni da yanar gizo shi yasa na fi son zuwa wurin.

Na fi son zuwa kasuwa ranar Asabar. Don rana ne wanda ba aiki sannan kuma ba wai akwai baki yawanci wanda za su zo su same ni a gida ba. Shi ya sa ranar Asabar nake zuwa kasuwa.

Nakan kalla madubi sau ɗaya ne in na fito daga wurin wanka, zan kalla madubi don in san ya ne fuska na ko akwai wani abun da zan goge.

Ƙwa rai kuwa. Ai ina zama sosai kusa da taga. Don a wurin nan iska yana busa ni sai ka ga daɗi ke nan. Kome bana wasa da taga.

Ina son canza albashin da ake biya na ne a wurin aiki. Don ba a biya na da kyau ka akai, bari in ji daɗin aiki ba.

Na fi son sa takalma wanda ƙafana a buɗe ne, ba irin wanda ƙafana a matse bana shan iska ba. Shine irin takalman da na fi son sawa.

Na fi son cin naman kaza ne, shine nama wanda nafi son ci. Ma na shanu ma, nakan so cin sa shima.

Eh, ina amfani da matashin wuya amma ba kullum ba. Wato sabbin shine in dai lafiyana ƙalau ƙam ban tashi amfani da shi.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Don kar ruwa ya jiƙani, sai in buɗe lema, na riƙe ta a kaina sai ka ga tare.

Kwarai kuwa ina amfani da ajiya a yanar gizo wato yana taimaka mun duk kar ma inna ɓatar da abu dan in iya komawa jan nemosa.

Teburin ma'aurin aiki yana da ɗan tsayi sannan kuma yana nan ruwan ƙasa ne laun-launinsa.

Duk lokacin da nake son haɗu da abokan ciniki, nakan je kasuwa sai mu haɗu. Mukan kira juna ta waya sai mu sa'a inda zamu haɗu da su.